Eh, na fi son ice cream na mai vanilla flavor. Ice cream mai vanilla flavor. Ba wani ci ka san shan ice cream ni ke yi sosai ba amma mai vanilla flavor ko banana flavor da dama dama dai mutum zai ɗan sha ya ɗan yi maneji da shi.

Eh, ba dai sosai ba amma ina tuƙin mota. To aishi tuƙin mota, in dai kana da mota aika koya, wannan ba matsala ba ne. Ina, ina tuƙin mota sosai makam. Wallahi amma dai sai ya kama mashin nake tuƙa amma yanzu ina da in akwai mota zamu tuƙa ba matsala.

Tom, sai ya kama a yayinda nake tafawa, ai a hankali kam, a hankali a hankali. Kuma yanzun nan za ka gan mun samu abin da muke so. Indai akayi kome a hankali shi tafawan ai. Nan da nan za ka kamala kuma ka gama a cikin, a cikin lokaci.

Eh to kamar inda nake aiki irin kayan da muke, kayan aiki da muke aiki da su, haka akwai kwamfuta, akwai TV talabishin, akwai su antenna, su receiver da ake kallon mutanen waje, ƙasan waje da su, akwai kuma inda ake girka abinci.

Eh to tsalle igiya ai lokaci ne. Gaka in kana da ƙarfi kuma kana da kai mai irin wasan kwaikwayo ne, kai irin kana motsa jiki, kana motsa jini, dole ne ka koyi tsallake igiya. Ai shi tsallake igiya abu ne da in kana da ƙarfin ka, kana iya tsallake igiya ko wane lokaci ma ko a cikin wasa ma.

Eh, to wani lokaci in ka ansa kuɗi, ai dole ne ka duba. In ka duba daftarin ta'a yi dole ne, in ka duba kuma ka ga yama kuma ka ga kana bukata kuɗin yama kuma ka ga kana so sai ka ansa. Ko babu ma ka ga kana iya riƙewa ka kai abin da za ka yi da shi. Fike kuɗi ne na gwamnati ne.

Eh muna busawa, kam in dai akwai abinda muna busawa amma wannan yakan, yana kan kamawa ko wane lokaci kake so ka busa ko kuma dai kana busa don jin daɗi ne ko kuma dai domin an saka sai ka busa amma ka ga haka kawai bai zai yi kyau ba ko kuma dai indai ya kama ka kana dan busawa don jin daɗi to ba damuwa.

Eh ina duba kalanda, kullum koyau na duba kalanda. Kaga in ka duba kalanda zai nuna ma cewa yau rana ne ta yau kuma a zuwa gobe ga ranar da za mu shiga ko kuma ace zai baka hadin kai cewa rana kaza ba za a yi abu kaza. Shi ne abun da yasa ake duba kalanda kenan.

Eh kam, ko yanzu ma na sa bel ai. Ina sanya bel kullum. In na sa bel yana kama mun wando da kyau kuma ka ga zaka ji daɗin sa wandon da kai kai mama inde aka sa ma bel. Wannan ba matsala ba ne. Sa bel ai ya kama dole. Kana namiji ma ai dole ka sa bel.

Eh to madubi muna da su kusan guda biyu ko uku a gida. Ɗaya a falo, ɗaya kuma a cikin uwarɗaka, ɗaya kuma a, a wajen wanka. Tana da abin da za ka yi, ka ga dole ne ka ɗan duba madubin ka, ka kalla fuska. A gida dai akwai madubi sun kai guda uku.

Eh kam, kaga dole ne ka cire takalma. Sai ka dawo daga inda ka je, ka dawo sai ka cire takalma daga waje maka, kafin ka shiga gida. Bai da kyau ace ka shiga da takalma cikin gida. Ai da lafiya ne in ka shigo da shi sai ka cire shi daga bakin ƙofa. Kaɗan cire shi sai ka saka a waje.

A gaskiya ai in ka kira masu hayaniya ka yi musu magana, ka saukar musu da hankalinsu kuma ka gaya musu ma'ana cewa wannan hayaniyan bai da kyau. Kuma a ja musu kunne su daina, babu kyau hayaniya a cikin mutane a cikin jama'a. Kaga dole ne ka kira su kusa kuma ka yi musu magana a matsayin babba ko kuma a matsayin yaya.

Eh wani lokaci muna sa tunatarwa ta wajen ayuka, idan za muyi ayuka, kaga dole ne ka sa abin da zai tunashe ka ko kuma ya tunatar ma cewa anjima kaɗan fa za ka yi wani aiki ko kuma anjima kaɗan akwai abin da ya kamata ka yi. Kaga dole ne ka sa abin tunashewa ya tuna ma cewa anjima za ka yi ayuka, anjima za ka yi abubuwa.

Eh, to wani lokaci ina kwana a cikin ɗaki, wani lokaci kuma ina kwana a waje. Yakan kama, in dai kana ciki ne, ka ga sai ka kwanta da kyau. In kuma kana waje ne kuma to shikenan. Amma kwana cikin ɗaki wani lokaci ya fi. In ka kwana a ciki, lami-lami ne. Ko mai lafiya lau. Kwana a ciki ya fi kyau.

Tabbas wani lokaci muna zuwa daga baya ko kuma wani lokaci muna zuwa da wuri. Kaga yakan danganta kayan kama. Indai kana da uzuri, kaga dole ne kaje ka gama uzurinka kafin kazo. Amma in akwai lokaci sai kaje da wuri za ka ga ma ya fi mama. Amma da wuri nafi zuwa da wuri gaskiya ba da latti ba ko kuma daga baya.

Eh gaskiya ina tunzan son zama ta gefe ɗaya ko kuma in zauna a kujera mai ɗan kyaukyau. In zauna ba wani damuwa ba, matsuwa. Ban cika son matsuwa ba in ina zama. Na fi son in zauna inji na, inji ni na hankali na a kwance. In ji cewa na, eh na zauna kuma na ji daɗin zama.